Nitsarkake gidanku, kai zuba a nan, sai ki ɗan zuba a gefen nan wanda kinsan ku tsaya nan kuraye wanda kinsan duk daddare daɗewa zasuzo suci. Ke kika zubar a guraren kene kuma kika zo ki ka kwashe. Eh to ya danganta da yanayin dattin gida amma mu abu na tsarkake gida mu ya zama wani abun da na zama da shi kamar wani aiki na musamman wanda koda yaushe ina cikin gyaran gida. Da safe da dare da rana ne koda yaushe ina cikin gyara kuma ina jin daɗin gyaran gida. Koda yaushe ina cikin gyaran gida. Da safe ne da rana ne da dare ne. Gyaran gida don saboda gyaran gida yana da kyau. Yana ƙara sa wanda suke zama cikin gidan lafiya kuma yana ƙara lafiyar jiki. Ni gaskiya to gyaran gida agu na yana da matuƙar kyau, yana ƙara kyau gida, yana ƙara komai. Domin gaskiya gyaran gida yana da kyau. Matuƙa sosai agu na ina jin daɗin shi. Koda yaushe ina jin daɗin gyaran gida. Koda yaushe muna cikin gyaran gida ne. Ko sai dai in bai datti sosai, ɗan bai datti, muɗan jinkirta amma ko in yayi datti, sai mamashi. Sai koda yaushe muna cikin gyaran gida kuma muna jin daɗin yanda muke gyaran gidan. Gaskiya muna jin daɗi. Koda yaushe gyaran gida cikin kwanciyar hankali. Kowa yana gani muna gyaran gidan yana muna jin daɗi. Gaskiya muna jin daɗin gyaran gida. Gyaran gida yana da kyau. Ka dinga gyara gidan ku. Gidan ku ka dinga tsarkake shi. Kana gyare gyare kana tsarkake shi da wannan mafi mafi akasari ma wuraren su bayi. Da su gun wanka to yana da kyau koda yaushe. Kana tsarkake shi yana yin kyau komi yana tafiya daidai. To ni ina ganin gyaran gida yana da bala'in kyau da mahimmanci. A gun masu gyaran gidan da kowa ma da kowa to yana da kyau ka dinga gyara gida. Na tsarkake gidanka ka sa mai sabulu. Ko wane omo, ko wane dai abin gyaran gida yana da kyau. Ya zamanto kana nan tare da shi kana gyara gidan ka. Gida, don nima ina yi koda yaushe. Domin gyaran gida yana cikin abunda nake so kuma inayi. Don yana min amfani.

Ah gaskiya, wace rana ce mafi kyau a cikin mako? Duk ranaku suna min da kyau. Wanda nace zan ƙara faɗa. Ranar Juma'a ita ce rana babba a guna. Amma kowace rana ni rana ce a guna. Da na je talle, rana ce ake ibadoji. Kowa kuma duk musulmi, indai kai musulmi ne ka yarda da ranar Juma'a. Rana ce babba kamar rana ta yau. To rana ce babba a gunka za ka yi ibada. Kuma dan ibadan ranan ma ita ta daban take saboda da kowace rana to sai yasa ma ta banbanta da kowace rana. Ko ibadodinta kuma ya banbanta da na kowane rana. Ko dai ya banbancin yake ya dan banbanta. Wanda banbancin ba wai sosai bane amma ya banbanta. To gaskiya ni ranar Juma'a ita ce rana babba a guna kuma ina jin daɗin ranan. Ina ji ance yau Juma'a a cikin zuciyata ina jin daɗi. Wa ba na ma tunanin ko ba ni kaɗai ba. Mutane da yawa ko ba ni kaɗai ba mutane da yawa wanda dai suke an sa sunan su musulmai gaskiya suna jin daɗin wannan ranan wacce ake kira ranar Juma'a gaskiya suna jin daɗi. Kamar rana kuma ta yau kuma inda na faɗa rana ita yau ita ce ranar Juma'a kuma rana mai, mai abubuwan, rana mai albarka. Yadda sauran rana kuma suna da albarka amma wannan ranar Juma'a tunani na gaskiya ta fi sauran rana ko albarka.

Gaskiya yawan ɗakunan gidan mu, ɗakunan gidan mu ba sa wuce gidaje guda kusan uku ne, ɗakuna kuma da suke gidan aƙalla za su kai kamar ɗaki guda sha biyar zuwa ashirin. Su haka yawan su yake. Gaskiya dai gidan suna da girma amma ba su da yawan ɗakuna. Saboda girma ya wuce filoti ɗaya da wani abu zai iya kai wa filot ɗaya da rabi zuwa filot biyu amma ya sai dai gidaje. Irin gidaje wanda kowa da na shi. Ba irin gidajen da za ka gani irin kai kaɗai ba, gidaje ne wanda kowa da nashi. So irin gidajen da muke da shi kenan mu a anan. Muna da girman gida amma ba mu da yawan ɗakuna. Ɗakunan ƴan daidai daidai ne saboda muna da yawan girma amma ba mu da yawan ɗakuna. Wadansu ma sai dai uwar fili. Muna da filaye kuma muna ganin irin haka ya fi kyau da a ce gidan ka na da fili ba yawan. Ba mu da yawan filaye gaskiya. Ɗakunan mu bai wuce guda ashirin ba, gidaje guda uku kuma ɗakuna bai wuce guda ashirin ba. Sai dai idan su extra ɗaki da su sauransu dai irin mu wannan su ma muna da su. Amma bayan haka ba mu da waɗan su ɗakuna da yawa a cikin gidajen. Sai dai gidaje gidaje, kowane ɗaki dai gida ce dai za a sami ɗakuna sai guda biyar. Kowanne guda biyar to an haɗa su duka bai wuce guda shida ba. Su haka nake tunani.

Eh, gaskiya rubutu da sauri inada rubutu da ba da sauran sauri ba ɗan daidai daidai. Amma rubutu da sauri ya danganta da yanayin abin da yake saka sauri. Wani rubutun dole sai ka yi sauri don tsorata. Ko rubutun dole sai ka yi sauri. Yana da kyau ka yi sauri saboda saurin ne zai saka sama abin da kake so. Rashin saurinka kuma zai iya saka ka rasa abin da kake so ko kana sauri ka yi wani abu. To dole za ka yi rubutu mai sauri. Wace kace dai rubutu dai mai sauri ya danganta da yanayi. Akwai son da yanayin da zaka tsince kanka. Ko da ba ka da saurin rubutu, za ka ƙara ma kanka sauri. Akwai wanda ko lokaci ne kawai dai wani ajinin shi yake ko da yaushe yana da saurin rubutu. Nudiyan da ka yi da shi, shi yana da saurin rubutu ne, zai ma saurin rubutu. Ba tare da samun matsala ba, shi haka wani yake. To dole za ka yi rubutu mai sauri. Saurin rubutu yana zuwa ne. Ya danganta da yanayin yanayi me yake sa ka yin sauri. Ba ka nan kuwa ka kama sauri da ba gun zuwa ba. To in dai ba gun da za ka je, za ka natsu ka ranga rubutu ne a hankali a hankali. Za ka ma fi ganewa ba za ka samu matsala a rubutun ba. Amma ko ka zo ba gun da za ka je ba, inda za ka je sai ka zo kana ta saura sauri. Kana ta saurin rubutu, to zai iya zuwa zamanto rubutun bai yi kyau ba. Na farko rubutu bai yi kyau ba. Kuma sauran da kake yi bai ma amfani ba. Amma ko har in dai ka natsu, ba wani abu nan gaggawan da saurin shine. Ya fi rashin saurin muhimmanci a gunka ma to ya kamata ka natsu ka ranga rubutun ko dama kana da sauran sai kaɗan natsu. Don so da yawan sa'an rubutu mai sauri yakan ja kuskure kuskure kuskure baɗi. Mabayi yoron kuskure kala kalawan da kuma haka ka siya ka siya bai da kyau. Ya kamata kuskure gaskiya ba shi da wani amfani ko ka ba ka ji daɗi ba a ce rubutunka. Saboda sauri ba ma gane abin da kake rubuta ba. Akwai wanda so da saurin rubutun shi ba a ma gane abin da yake rubuta ba. A gane shi kwata kwata bara a ga abin da yake rubuta ba. Sai dai a ga kawai yana ta rubutu yana ta rubutu. Amma shi kanshi in aka ce wane kai da ka rubuta wannan abun. Ka zo ka karanta abin da ka rubuta. Za ka ga ka kasa kai can kai sama kai ƙasa. Za ka ga ka kasa kuma kai ka rubuta abun. To ka ga ba amfani. Amma ko ka natsu kana bin daki daki daki daki kana rubutu daki daki in dai ba sauri ko kuma a ban kama hana sauri na dole ya zo ba. To ka ga sauri gaskiya ba shi da wani muhimmanci. Amma ko rubutu a hankali. Ina rubutun ka a hankali za ka kayi rubutu mai kyau. Kai kanka ma za ka ji daɗin rubutar za ka san kuma ka yi rubutu ne kyau.

Eh, yankan farce kowa da yanayin shi. Akwai wanda ma ka ce yanka farce, ka yanke yau da gobe, yau da gobe yana yawancin yanke farce. Wani yana jamai matsala a ƙafa ko hannu, wani kuma za kiga shi yana da saurin fitar da farce. Kamun kasani ƙumba ya fito, kamun kasani ƙumba farce ya fito, kamun kasani ƙumba farce ya fito. Yana da sauri. Wani kuwa sai ka ga yayi kusan wata ɗaya ma bai yanka saboda ma ai bai mayi tsawon da zai yanka ba. Za ka gan shi lafiyar shi ƙalau. Ni yankan farce na ya danganta da lokacin da na ga farcen ya fito ko kuma daya fito yayi datti. To in dai yayi datti, to in dai yayi datti yanzu ya kamata mutum yawanci ya yanke kai. Saboda yankewan shine zaifi. Akan duration din yankewa. Hanyar farcen ya fito. Abin da ya fi ma kawai shi ne ka yanke farcen, zaifi ma sosai akan rashin dai yankewan. In baka yanke ba zai ma wani iri, zai zaman maka wani iri. A komai ma zai iya faruwa. Datti ma zai iya shigowa ya makale. Ya kasu zama na hannu. In ya zo ya shiga ya maƙale, kaga kuma an samu matsala. To yana da kyau ka ringa yankan farce. Saboda kar datti mafi alama na hannu. Farce yana hannu yana buƙatan ka ringa, ka ringa yankewa aƙalla dai ko duk sati. Saboda in ba sati ba, in ba sati ba zai iya zuwa ya maƙale. Datti ya zo ya maƙale maka kazo kace. Wani cuta ya zo ya same ku wanda kuma ba a san haka. To yana da kyau. Yana da kyau. Ba ma sai an ce maka ka yi yankan farce ba. Kawai ka yi yanka. To ba sai ma an ce maka wa na yi yankewa da yankan farce. Ni farce na da zarar na ga yayi sati ɗaya, na duba na ga ko da bai ya fito sosai ba, inna ga yayi datti. Zan sa a kankare shi ba hannu ba, ba ƙafa ba. Danni ina ganin shi a cikin kamar wani tsabta ne. Kaman a ce kaje ka yi ta wanka ne. Wanka yana maganin tsabta, yana maganin datti. To haka yanken farce ma yana maganin datti. Yana da kyau. Ko da yaushe ka ringa yankan farcen ka nan. Toh, kayi maganin datti, na ƙafa na hannu ko bara ka yanke na ƙafa ba, yana da kyau ka yanke na hannu. Saboda cin abinci datti sukan dan iya maƙale wa. Wani dattin ko ka ce ka yi wanka ka wanke, indai ba za a kai ka ringa ciccire su ba. Kana cire dattin ba. Za ka ga datti haka dattin na cikin ƙumbunan ka. To yana da kyau. Kawai yankewan ya fi sauƙi. Ba sai ka wahalar da kanka ba. Za ka yanke shi. Ku kai da kanka ma za ka yanke in ba ka samu masu yanka ba. Za ka siyo reza. Ka sa ka ringa yankewa a hankali har ka gama yankewa cikin kwanciyar hankali. To yana da kyau haka. Ni yana son in yanke shi. Sama in yanke shi. Amma kuma ban samu mai yanka ba. Shi ne zan samu, siyo abu da kaina ni in yanke shi ya fi mun. Kuma ina jin daɗin shi haka sosai.

Eh ya danganta, saboda sa ɗaki ya haske, wani samun bada gunka bane. Ya danganta da me kake yi a lokacin da kake son ɗakin ka ya haske. Wani sa'in, wani sa'in yana son yayi bacci, bai son ɗakin yai haske zai kashe wuta ne saboda aiki yayi duhu. Da ba haske, koda haske ko ba haske ni ba matsala a gunu bane, zan iya zama a ɗaki. So wannan kuma dole yana son wannan hasken nan so in ba haske bazai iya zama bani ko. Ko mene nina ga ni zan iya zama haske da ba haske ni duk daya ne a gunu, ba abin matsala bane a gun. Saide kuma ya danganta da mai kakeso kayi a lokacin da kake buƙatar hasken. Wani sa'an dole akwai abinda zakayi ko kana son haske ko baka son haske dole ya zamanto kayi amfani da haske a wannan lokacin. To kowa da yanayin abin da yake sa shi ya so ha. Saboda ni ina ganin haske yana da bala'in kyau ko a ina ne, amma akwai wani wanda dole shi akwai buƙatan da zai sa shi ya bai son hasken. Amma ni wani sa'an in son haske, wani sa'an bana son haske. Wani sa'an ina son haske, wani sa'an bana son haske. Wani sa'an ina son haske, wani sa'an kuma bana son haske. Ya danganta da me yake sa kazo hasken. So komai yana bar abin da yake sa ni in so abu. Sa'an haka ka ga na so haske wani sa'an kuma bana son haske. Amma wani sa'an dan dole, dan dolon ka kana buƙatan hasken dan dolon ka dole ka buƙaci haske. So amma dai rashin masu son hasken sun fi yawa, masu son duhu gaskiya kaɗan ne. To gaskiya yana haske yana da kyau a ɗaki. Kuma da sa'an duk san wani da haske. In dare yayi kuma bai son shi. To, to haka yanayin son haske yake. Ni amma tai ƙace na gaba ki ɗaya ina ina son haske. A ko ba a ɗaki ba ba a ko ina ba ina son haske. Amma akwai lokacin da dole hasken ban buƙatan shi ko da ina son hasken. So to amma dai haske dai ni, ni ma ina amfani da haske. Ina so in ga da daddare. Na zo ɗaki na akwai haske. To wa'yan su kuma in da rana kaga in dai da rana ne kaga baka bukatan wani haske zaka ga haske. Amma in da daddare ne ya sa wani sai wani sa'an dole ka buƙaci haske. Saboda wani sa'an dare ne duhu, to da duhu me za ka gani ka ga a lokacin dole dai ka buƙaci haske saboda tsananin duhu a ɗaki. Dole ka buƙaci haske.

Abincin rana? Abincin rana na ya danganta da sanda nike jin yunwa. Wani sa'an in na ga ina jin yunwa da misalin ƙarfe sha biyu, zan ci abincin rana. In na ji bana jin yunwa da misalin ƙarfe biyu, zan ci abincin rana. Misalin ƙarfe ɗaya, zan ci abincin rana. Misalin ƙarfe uku, zan ci abincin rana. Misalin ƙarfe huɗu, zan ci abincin rana. To, wane sa'an ma har biyar dan wane sa'an zaka ga aiki ya kai ka har irin wannan lokacin. Ko da ba ka so ka kai amma aiki zai kai ka wannan lokacin. Kuma dole kayi haƙuri. Wai sha haka. Wane aiki ne ya kawo ka zuwa abinci. Da akwai sanda aiki ya kai aiki zaka rasa, zaka rasa ma cin abinci. Wani sa'an kuma, hakanan ne zaka ji ba ka jin yunwa saboda ka yi kyakkyawan kari da safe. Du wanda yayi kyakkyawan kari da safe ai bareyi saurin jin yunwa ba. To sai safe ka kai wannan lokacin, wanda ya fara daga ƙarfe ɗaya. Ƙarfe huɗu za ka ga mutun nanan yana cin abinci. Feɗa zuwa ƙarfe huɗun, ina cin abinci ba tare da samun wani matsala ba. Wani ko zaka gan shi ƙarfe, ƙarfe biyu yana cin abinci. So, haka abubuwan yake. It depends da yan- sanda ni na ji yunwa. Amma sha ɗaya in na jin yunwa zan iya cin abinci. Sha ɗaya, sha ɗaya in na ga dama zan ci abinci. Sha ɗaya in na jin abinci, sha ɗaya zan ci abinci. Na ji yunwa ƙarfe biyu zan ci abinci. Na ji yunwa ƙarfe uku zan ci abinci. Wani sa'in zan ci abinci ma ƙarfe uku. Wani sa'an kuma ƙarfe biyar. Na ƙarfe biyar rashin, yanayin aiki ne yake sani har in kai irin wannan lokacin zuwa ƙarfe biyar ban ci abinci ba. Amma in dai ba wai rashin cin abinci ba, in dai ba wai dai aiki ya yi yawa ba, abin da zai tayar daga ƙarfe biyu zuwa ƙarfe huɗu ya ishe ni na ci abinci ba tare da wani matsala ba. An samu wani abu ba. Wannan lokacin ya ishe ni na ci abinci wannan lokutan. Ya ishe ni cin abinci ƙarfe ɗaya, ƙarfe biyu, ƙarfe uku har zuwa ƙarfe huɗu. Lokacin cin abinci na ne sai dai kuma wani matsala ko wani abu.